A ina kake ajiye makullan ku? To, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da sunan Allah mai rahama, mai jin kai. Tambaya ce mai kyau, mai sauki a zahiri amma idan aka tsaya akai nazari tana ɗauke da ma'ana mai zurfi a cikinta. A rayuwar yau da kullum kowa yana da makulli. Makullin ko na gida ne, ko na mota, ko na ofis, ko na shago, ko na akwati to ko ma dai na ina ne. Don haka inda mutum yake ajiye makullansa yana nuna yadda yake kula da tsaro, tsari da alhakin rayuwarsa. Ni kaina ina ajiye makullina a wuri guda tak a kai a kai. Dalilin haka shi ne domin kada in rike, kada in dinga mantuwa ko ya ɓata lokacin da nake nemansa. Saboda, ee, akwai lokuta da dama ya sha kasancewa idan ban ajiye shi a wurin da na saba ba to tabbas ya ɓata mun lokaci sosai wurin neman shi kafin nan daga baya sai na zo na samo shi. So yawanci, a'a, ee, yawanci ina ajiye makullina a kan ƙungiya, a kan, ee, ƙugiya da ke kusa da ƙofar shiga gida wanda musamman na buga wannan ƙugiyar saboda ajiyan makulli. Wannan ya zama al'ada ce a gare ni domin duk lokacin da zan fita zan same shi nan take kuma in na dawo gida, abin na farko nake, inda nake shi ne in rataye shi a wurin. Wannan tsari yana taimaka min wajen kauce wa damuwa da hanzari musamman idan ina cikin gaggawa. Wani lokaci kuma idan zan fita zuwa wani wuri na ɗan gajeren lokaci ina iya saka makullin a cikin aljihun ko jaka, ee, ta musamman amma duk da haka ina tabbatar da cewa waccan jakar ko aljihun wuri ne da na saba amfani da shi ba wuri na ba zata ba. Wannan yana rage yiwuwar rasa makullin ko manta, mantawa da shi a wani wuri. Ajiye makulli ba wai batun inda za ka saka shi bane baka wai har ma da batun tsaro. Ka ajiye shi a wurin da, ee, ko da wani ya zo ba zai gashi ba. Idan mutum ya bar makullinsa a wuri mai sauƙin gani ko ɗauka hakan na iya jawo masa matsala. Misali idan ka bar makullinka gida a waje, ee, ko ka rataye shi a wuri da kowa zai iya gani hakan na iya baiwa ɓarayi dama. Saboda haka yana da muhimmanci mutum ya ajiye makullinsa a wuri mai tsaro wanda ba kowa zai iya kaiwa wurin ba. Haka kuma idan mutum yake ajiye da makul-- ee, idan mutum yake ajiye da makullinsa na iya nuna halayensa. Mutum mai tsari yawanci yana da wuri guda da yake ajiye makullinsa kuma baya wahala wajen samunsa. Idan mutum mai sakaci ko rashin tsari yakan riƙa ajiye makullansa a wurare daban, daban, daban ko ya zo wani lokaci ya kasa tunanin inda ya saka shi. Wannan na iya jawo damuwa, ɓata lokaci har ma da ɓatarai. A wani bangare na rayuwa ana iya ɗaukar makulli a matsayin alama. Makulli na iya nufin dama, alhaki ko sirri. Saboda haka inda mutum yake ajiye makullinsa na iya nufin inda yake ajiye amana ko sirrinsa. Misali mutum yana iya cewa yana ajiye makullinsa, makullin sirrinsa, a zuciyarsa ko ga mutum ɗaya da yake ya yadɗa da shi sosai. Wannan yana nuna muhimmancin amincewa da tsaro ba zahiri kawai ba har ma tunanina da zuciya a ƙarshe. Am DXDsan tambayar ina kake ajiye makullanka na iya zama mai sauƙi kamar cewa ina aya-- ina iya ajiye shi a kan ƙugiya kusa da ƙofa amma tan, amma tana nuna abubuwa da dama game da rayuwar mutum, tsari, kulawa, tsaro da tunani. Don haka yana da kyau kowa ya samar da kans-- samar wa kansa wuri na musamman da zai riƙa ajiye makullinsa domin sauƙaƙarawar rayuwa da kuma kare kansa daga matsaloli irin na ɓatan makulli ko sata kuma dole abu da ka iya kawo wa. To wannan iya bayanin da zan yi ke nan dangane da abin da ya shafi inda nake ajiye makullina. Bisalam, ma'asalam.

Sau nawa kake rubuta rahoto? Wannan tambaya ce da na ji daɗinta kuma tambaya ce da ake yawan yimin musamman a makaranta, wurin aiki ko a hirar tantancewa, Wannan tambaya tana nufin a fahimci yadda mutum yake da alaƙa da rubuce-rubuce, tsari da alhaki, Rahoto mai muhimmi abu ne a rayuwar yau da kullum, domin ana amfani da shi wajen bayyana abin da aka yi, abin da aka gani ko sakamakon wani aiki. Ni kai na sau nawa nake rubuta rahoto ya danganta da irin aikina ko halin da nake ciki a wancan lokacin. A wasu lokuta ina iya-- ina rubuta rahoto kullum, musamman idan ina makaranta ko ina cikin aikin da ke buƙatar yin bayani akai-akai. Kamar lokacin ina tunawa sanda muka yi aikin ƙidaya ta Najeriya, to mukan iya rubuta rahoto a kullum sau biyu ne ma. Za mu rubuta da safe misalin ƙarfe tara sannan kuma za mu rubuta misalin ƙarfe biyu na rana. Sannan kuma daga ƙarshe ma ina iya tunawa akwai wanda aka ce ƙarfe takwas na dare mu dinga yi na ƙarƙarewa. To kun gani kenan ya danganta da yanayin wannan aikin. To a wasu lokuta ina iya rubuta rahoto kullum kullum musamman idan ina makaranta ko ina cikin, ah, a makaranta ina iya, ah, buƙatar ɗalibi ya rubuta rahoton darasi, rahoton aiki, gwaji ko rahoton wani taro, ko bincike da aka gudanar. A irin wannan yanayi zan iya rubuta rahoto sau biyu zuwa uku a mako, ko ma fiye da haka. A wurin aikin kuma rubuta rahoto yana da matuƙar muhimmanci. Wasu ayyuka suna buƙatar rahoto kullum, wasu kuma a mako ko a wata-wata. Idan mutum yana aiki a ofis, makaranta, asibiti ko wata hukuma ana iya buƙatar sa ya rubuta rahoto, domin sanar da shugabannin abin da ake yi, irin matsaloli da aka fuskanta da kuma shawarwarin da ake da su, A irin wannan hali zan iya cewa ina rubuta rahoto aƙalla sau ɗaya a mako. Wani lokacin kuma sau da dama a wata. Haka kuma akwai rahotanni da ba na yau da kullum ba ne wato rahoton da ake rubutawa idan wani abu na musamman ya faru. Misali rahoton hatsari, rahoton taro, rahoton tafiya ko rahoton wani aiki na musamman ma dai. Irin waɗannan rahotanni ba su da adadi tabbatacce, domin suna faruwa ne idan buƙata ta tasu. Saboda haka a wasu watannin zan iya rubuta rahoto sau yawa, yayin da wasu watannin kuma zan iya rubuta rahoto kaɗan ko babu ma gaba ɗaya. To rubuta rahoto ba wai game, ba wai game da adadi ba ne, har ma da inganci. Yana buƙatar mutum ya kasance mai fahimta, mai tsari da iya bayyana tunaninsa a rubuce. Duk lokacin da nake rubuta rahoto ina ƙoƙarin in bayyana gaskiya, in tsara bayanai dalla-dalla kuma in yi amfani da harshe mai sauƙi ne da fahimta. Wannan yana taimakawa wanda zai karanta rahoton ya fahimci abin da ake nufi ba tare da wahala ba. Bugu da ƙari, yawan rubuta rahoto yana taimakawa mutum ya ƙara ƙwarewa a rubuce-rubuce. Duk lokacin da mutum ya rubuta rahoto, yana koyon sabbin kalmomin, yadda ake tsarin jimloli da yadda ake gabatar da bayanai cikin tsari. Saboda haka, ko da kuwa rubuta rahoto yana iya zama abu mai wahala, to tabbas fa ya zama dole a tsaya a rubuta shi saboda muhimmancinsa. To wannan iya bayanin kenan da zan iya yi dangane da abin da ya shafi rubuta rahoto. Ma'assalam, bissalam.

Kana cije farce? To, na ji daɗin wannan tambaya. Tambaya ce da ake yawan yi musamman a hirar da ta shafi ɗabi'a, lafiya ko halayen ɗan adam. A zahiri tambaya ce mai sauƙi amma idan aka tsaya akayi bayani akai tana da alaƙa da halayen ɗan adam, tunani, damuwa da kuma yadda mutum yake son rafa kansa a rayuwa. Ni kai na game da cizon farce, zan iya cewa a wasu lokutan ina iya cije farce musamman idan ina cikin damuwa ko tunani mai yawa. Cizon farce wani hali ne da mutum da dama sukeyi ba tare da sun lura ba. Yawanci yana faruwa ne lokacin da mutane ke cikin damuwa, fargaba ko kuma yana tunani sosai. Wasu mutane ma sukan yin haka saboda sun saba tun suna yara har ya zama musu al'ada. Wasu lokutan kuma mutum yana cije farce ba wai saboda damuwa ba sai da rashin abin yi. Misali, idan mutum yana zaune ne ba tare da wani aiki a hannu ba zai iya fara cizon farcensa ba tare da ya sani ba. Wannan yana nuna cewa cizon farce ba lalle ne kullum yana da alaƙa da damuwa ba. Wannan yana iya zama hali da mutum ya ɗauka tsawon lokaci. Duk da haka, cizon farce yana da wasu illa daga lafiya. Da farko, yana iya lalata farcen hannun mutum ya sa ya yi guntu ko ya zama marar kyau, ya zama ba shi da gwanin shi a'awa ba shi da kyangani. Haka kuma yana iya jawo ciwo ko kumburi a gefen farce musamman idan an cije shi da ƙarfi. Bayaga haka, hannun mutum yakan taɓa abubuwa da dama a rana kuma yana ɗauke da ƙwayoyin cuta. Idan mutum yana yawan cizon farcensa yana iya shigar da waɗannan ƙwayoyin cuta cikin bakinsa wanda hakan zai iya jawo rashin lafiya kai tsaye. Haka kuma ciwon farce yana, cizon farce yana iya shafar yadda mutum yake kallon kansa ko yadda wasu suke kallonsa. Wasu mutane suna ganin cizon farce a matsayin rashin tsari ko rashin kulawa da kai. A wuraren aiki ko taro mutum da yawa cizon farce yana iya bayyana kamar yanayi cikin tsaya, cikin tashin hankali ko rashin kwanciyar hankali. Saboda haka wasu mutane suna ƙoƙarin daina wannan hali domin su inganta kamanninsu da kuma yadda suke mu'amala da mutane. Akwai hanyoyi da dama da mutum zai bi domin rage ko daina cizon farce. Ɗaya daga cikinsu shine lura da lokacin da mutum yake yawan cizon farce. Idan ya gano cewa yana yawan yin hakan ne a lokacin damuwa zai iya nema hanyoyin rage damuwa kamar yin motsa jiki, yin numfashi a hankali ko shagaltar da kansa da wani abu. Hakan kuma mutum zai iya riƙa gyara farcensa akai akai domin kada ya sami abin cizo. Wasu mutane kuma suna amfani da wasu dabaru kamar shafa farcen wani abu mai ɗaci wanda zai sa su daina cizon farce. Haka kuma riƙe abu a hannun kamar alƙalami ko zobe yana iya taimakawa mutum ya daina kai hannunsa baki. Duk waɗannan hanyoyin suna nufin taimakawa mutum ya canza hali a hankali domin daina cizon farcinsa. Cizon farce ba abu ne da ake iya daina shi ba a rana ɗaya dole sai a hankali a hankali. A ƙarshe amsar wannan tambayar kana cizon farce? Ba wai kawai eh ba ko a'a ba ce. Tambayar ce da take buƙatar bayani domin tana shafar halayen mutum, lafiyarsa da tunaninsa. Ko da mutum yana cije farce abu ne da yake iya gyarawa idan ya yi ƙoƙarin da na ce. Muhimmin shine mutum ya fahimci kansa, ya san dalilin da ya sa yake yin hakan sannan ya ɗauki mataki masu kyau domin inganta rayuwarsa da lafiyarsa. To a ƙarshe ni di ba na cizon farce. Wannan shine iya amsa da zan iya bayarwa. Na gode. Ma'asalam.

Kana son ɗakin ka yayi haske? To, na ji daɗin wannan tambaya. Wannan tambaya ce dai mai sauƙi a zahiri amma tana ɗauke da ma'ana mai fadi idan aka tsaya aka yi bayani a kanta. Ɗaki wuri ne da mutum yake yawan zama, yana hutawa, yana tunani, yana karatu ko wasu ayyuka ma. Saboda haka irin yanayin ɗakin mutum yake da shi musamman batun haske yana da tasiri sosai akan jin daɗinsa, lafiyarsa da kuma yadda yake gudanar da rayuwarsa. Ni kaina ina matuƙar son ɗakina ya kasance mai haske, hasken gaske. Dalilin hakan shi ne haske yana sa ɗaki ya zama mai daɗi da walwala. Idan ɗaki yayi haske mutum yana jin kwanciyar hankali, zuciyarsa tana sanyi kuma yana samun kuzari. Has-haske musamman hasken rana yana taimakawa mutum ya ji daɗin zama a wuri guda na dogon lokaci ba tare da gajiya ko kasala ba. Haske in rana yana da matuƙar muhimmanci a ɗaki. Idan ɗaki ya zama da taga mai kyau da ke barin hasken rana ya shigo, hakan yana rage buƙatar amfani da wutan lantarki a rana kuma yana taimakawa ɗakin ya kasance mai tsafta da kyan gani. Hasken rana kuma yana taimakawa lafiyar jiki kuma yana taimakawa jiki wajen samar da sinadarin bitamin D wanda yake da muhimmanci ga ƙaya-- ga ƙashin ɗan adam, da ƙarfi da jiki gaba ɗaya. Baya ga hasken rana, hasken lantarki yana da muhimmanci sosai a lokacin da dare ko lo-lokacin dare ko lokacin da hasken rana bai wadatar da ɗakin ba. Wutan lantarki tana taimakawa ɗaki ya kasance mai haske. Ina son amfani da fitilu masu kyau da ke ba da haske mai laushi ba mai tsananin haske ba domin kada su gaji da, gajiyadda ido. Fitila mai kyau tana taimakawa mutum ya iya karatu, rubutu ko yin wani aiki cikin sauƙi ba tare da wahala ba. Haka kuma ɗaki mai haske yana da tasiri a kan tunanin mutum. Mutum yana da yawa, mutum da yawa suna jin daɗin, suna jin cewa ɗaki mai duhu yana jawo kasala, baƙin ciki ko nauyin tunani. Amma idan ɗaki yayi haske musamman da launuka masu kyau da haske, mutum yana jin farin ciki da annashuwa. Wannan yana da muhimmanci musamman ga ɗalibai ko mutanen da suke yawan karatu ko aiki a cikin ɗaki. Domin haske yana taimakana masu, su mai da hankali sosai. Ɗaki mai haske kuma yana taimakawa mutum wajen tasiri da tsafta. Idan ɗaki yayi haske yana sauƙaƙa ganin ƙazanta ko rashin tsari wanda hakan ke sa mutum yafi kula da tsaftar ɗakinsa. Haka kuma yana sa kyan ɗaki kamar gado, teburi da kujeru su fito da kyau su ƙara wa ɗaki kyan gani. Dudda haka, dudda haka yin haske a ɗaki ba yana nufin yana zama mai tsananin haske har ya dami ido ba. Amma akwai buƙatar daidaito idan, eh akwai buƙatar daidaito. Ina son ɗaki ya kasance mai haske amma cikin natsuwa wato haske mai daɗi da ke ba da walwala. Ana iya amfani da labule masu haske, fentin bango mai launin haske da kuma tsari mai kyau na fitilu domin cimma wannan buɗi. A ƙarshe wannan amsar ita ce da zan bayar a kan kana son ɗakin ka yayi haske sosai? Amsata ita ce eh ina son hakan sosai. Domin ɗakina mai haske yana da, yana kawo jin daɗi, lafiyar jiki da tuna, da tunani kuma yana sa mun sauƙin aiki da kuma kyawawan yanayi na rayuwa gaba ɗaya. Haske ba wai kawai yana haskaka ɗaki ba ne har ma yana haskaka zuciya da tunani. Kuma haske dai shi raha ma ne a takaice. Wannan iya amsar da zan iya bayar wa yake. Dan gane da wannan tambayar da aka yi mun. Na gode. Bissalam. Ma as-salam.

Wane launi labulenku suke? Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na dai ji daɗin wannan tambaya da aka mun, kuma tambaya ce mai sauƙi idan aka kalle ta a zahiri. Amma tana da ma'ana mai fa'di idan zaka yi cikakken bayyani a kan ta. Labule wani muhimmin bangare ne na ɗaki ko gida ko ofis gabaɗaya. Ba wai kawai don ƙawata ɗaki ake amfani da labule ba, harma don kariya daga hasken rana mai tsanani, ƙura da kuma kare sirrin mutanen da ke cikin gidan ko wannan ofishin. Saboda haka launin labule da mutum ya zaɓa yana nuna ɗan abin da ke cikin halayensa da yadda yake son yanayin zamansa. Nikaina labulenmu suna da launi mai haske, musamman launin fari haɗe da ɗan launin ruwan toka. Na zaɓi wannan launi ne saboda yana sa ɗaki ya yi haske kuma ya zama mai tsabta da walwala. Launuka masu haske suna taimakawa ɗaki ya faɗaɗa ido, ya faɗaɗa ido, wato kuwa a ɗaki ƙarami ne zai iya kama da babba idan an yi amfani da launi mai haske a labule da bangon ɗaki. Launin fari a labule yana da fa'ida sosai. Yana barin hasken rana ya ratsa cikin ɗakin cikin natsuwa ba tare da ya dama ido ba. Hakan yana sa ɗaki ya kasance mai annashuwa da sanyi, musamman a lokacin rana. Haka kuma launin fari yana dacewa da kusan duk wani launi na kayan ɗaki kamar rigado, kujeru ko kafet. Saboda haka labulen fari, labulen fari suna da sauƙi wajen tsara ɗaki da canza kayan ɗaki ba tare da matsala ba. Haɗa launin fari da ruwan toka kuma yana ƙara wa ɗaki kyan gani na zamani. Ruwan toka launi ne mai natsuwa da ke ba da kwanciyar hankali. Ba ya ɗaukar hankali fiye da ƙima kuma yana sa ɗaki ya zama wuri mai kyan, mai kyau don huta, karatu ko yin tunani. Wannan ya sa labulenmu suke dacewa da wannan ɗakin namu musamman saboda yana son ɗaki ya kasance mai natsuwa da tsari. Bayar da kyangani launin labule yana sa, yana da alaƙa da tsabta da kulawa. Labule masu launi mai tsabta, mai haske suna, eh, mai haske suna sa mutum yafi kula da tsabtan ɗaki. Domin ƙazanta tana saurin bayyana idan labulenka fari ne. Wannan yana sa a riƙa wanke labulen akai akai, wanda ke taimakawa lafiyar gida da kyawun ɗaki. Haka kuma labulen masu haske suna rage jin duhu a ɗaki, wanda haka yake da muhimmanci ga jin daɗin mutum. A wasu lokuta mutane suna zaɓar labule mai launin duhu kamar shuɗi, kore ko ruwan ƙasa. Yan waɗannan launukan ma suna da fa'ida musamman wajen hana hasken rana shigowa sosai ko kuma ƙara wa ɗaki armashi na musamman. Amma ni na fi son launi mai haske saboda yana sa ɗaki ya kasance mai sauƙin zama, mai annashuwa kuma mai cike da haske. Haka kuma zaɓar launin labule yana nuna halin mutum. Mutum mai son natsuwa da tsari yawanci yana zaɓar launuka masu laushin gaske. Wannan ba yana nufin cewa launuka masu ƙarfin ba su da kyau ba ne sai dai kuma ya danganta da abin da mutum yake so da yanayin da yake son ya samar da ɗakin sa. A ƙarshe, idan aka tambaye ni wane launin labulenku suke, zan iya amsawa da cewa labulenmu launin su fari ne haɗe da ruwan toka domin suna da haske, natsuwa da kyakkyawan yanayi a ɗaki. Wannan yan, wannan launin yana taimakawa ɗaki ya zama wuri mai daɗi, mai kyau kuma mai dacewa da ranar, da rayuwar yau da kullum. To wannan ya amsa da zan iya bayarwake. Ina dangane da wannan tambaya da aka mun akan launin labulen ɗakin mu. Assalamu bisalam.

Kana buga rubutu da sauri? Ehto-- Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Da sunan Allah mai rahama, mai jin kai. Hajira, din wannan tambaya, tambaya ce da ake yawan yi a makaranta, da wurin aiki ko a hira ta tantancewa. A zahiri tambaya ce mai sauki amma tana da alaƙa da ƙwarewa, horo, da yadda mutum yake amfani da ilimi da fasaha a rayuwarsa ta yau da kullum. A wannan zamani na fasaha, iya buga rubutu da sauri ya zama muhimmiyar ƙwarewa, musamman ga ɗalibai da ma'aikata. Ni kaina zan iya cewa ina buga rubutu da sauri, amma haka ya samu asali ne daga yawan yin atisayi da kuma sabawa da na yi. A, a da ban iya buga rubutu da sauri ba, sai dai a hankali ina duba madannii rubutu, madannin rubutu lokaci zuwa lokaci. Amma da zarar na fara yawan amfani da kwamfuta da wayar zamani wajen karatu, rubuta rahoto, da aika wa da saƙonni, sai na fara samun ƙwarewa a hankali har na kai ga iya buga rubutu cikin sauri. Buga rubutu da sauri yana da fa'ida sosai. Da farko, yana adana lokaci. Idan mutum yana da aiki mai yawa na rubuce-rubuce kamar rubuta rahoto, takardu ko bayanai, iya buga rubutu da sauri yana ba shi dama kammala aikinsa cikin lokaci kaɗan. Wannan yana taimakawa mutum ya sami lokaci ya mayar da hankali ga wasu muhimman ayyuka ko kuma ya huta. Haka kuma, iya buga rubutu da wuri yana ƙara wa mutum ƙwarin gwiwa. Lokacin da mutum yake iya fitar da tunaninsa cikin sauri a rubuce, ba ta da tsaya, tsayawa tsaya ba. Haka ne yana samu, haka yana sa rubutun ya zama mai kyau da tsari. Mutum baya manta tunaninsa saboda jinkiri domin yatsunsa suna bin abin da zuciyarsa ke tunani cikin hanzari. Sai dai buga rubutu da sauri ba yana nufin a yi sakaci da inganci ba. Duk da cewa ina iya buga rubutu da sauri, ina ƙoƙarin tabbatar da cewa rubutun yana da tsabta, babu kura, babu kurakurai masu yawa kuma yana da ma'ana. A wasu lokuta, mutum yana iya rage sauri kaɗan domin ya tabbatar da cewa rubutun ya dace da abin da aka buƙata. Don haka daidaito tsakanin sauri da inganci abu ne mai muhimmanci. Ina iya bugu da rubutu da sauri yana buƙatar horo da haƙuri. Mutum ba zai iya tashi a rana ɗaya ya zama ƙware, ya ƙware a wajen buga rubutu da sauri ba. Yana buƙatar yawan atisayi kamar amfani da madannai rubutu a kai a kai. Yi rubutu ba tare da kallon madanni ba da kuma gyara kurakurai bayan rubutu. Haka kuma amfani da wasu manhajoji na koyar da buga rubutu yana taimakawa mutum ya ƙara ƙwarewa. A wannan zamani, buga rubutu ba wai akan kwamfuta kaɗai ake yi ba, har ma a wayoyin hannu da allunan tablet. Saboda haka iya buga rubutu da sauri akan waɗannan na'urori ma yana da muhimmanci. Ni ina ƙoƙarin amfani da duk waɗannan na'urori domin in ci gaba da inganta saurin bugawa da kuma dacewa da sabbin fasahohi. A ƙarshe, idan aka tambaye ni, "Kana buga rubutu da sauri?" Amsa ta ita ce, "Eh, ina buga rubutu da sauri." Amma hakan ya samu asali ne daga yawan atisayi da amfani da rubuce-rubuce a rayuwar yau da kullum. Wannan ƙwarewar tana taimakawa min wajen gudanar da ayyuka, ayyukana cikin sauƙi, adana lokaci da kuma bayyana tunanina cikin sauri da inganci. To, iya abin da zan iya cewa ake dangane da wannan tambaya da akai min. Ma Assalam, Bisalam.